Sau nawa kake kallon madubi? Sau uku nake kallon mudubi. Da safe kafin in tafi makaranta nake kallon fuska na domin in kalla bayan na yi wanka in akwai wasu abubuwan da bashi da kyau ko bai kamata a fuska na ba sai in goge. Domin kallon madubi tana da amfani sosai domin abunda zuciyanka ke so ne zaka kalla, amma mutum dan uwanka be isa ya fada maka yanda kake so ba. So uku nake kallon mudubi. Da safe in kalla kuma da rana in nazo nayi wanka kafin in tafi islamiyya. In kalle yanda yanayin fuska na yake bayan haka kuma da daddare ma wai da yamma in na zo sai in kalle yanda yanayin fuska na yake. So uku nake kallon mudubi domin mudubi tana da amfani sosai domin za ka kalla abin da fuskan ka kuma da abin da yanayin jikin ka yake. Mudubi tana faɗa maka yanda siffan ka take yanda kalan ka yake gaskiya so uku nake kallon mudubi kullum.

Kana fi son tufafin auduga ko siliki? Na fi son tufafin auduga don ina da dalilai di yawa na farko se tufafin audugan ma tana da matuƙan kyau, bayan kyau kuma tana da matuƙan amfani, bayan amfani kuma shi tufafin auduga ba ta sa mutum ya ji zafi. A zafi tana kare mutum daga jin zafi sosai kuma a sanyi ma tana kare mutum daga jin sanyi sosai. Gaskiya ne kayan auduga, tufafin auduga ta fi mun amfani sosai fiye da siliki. Koyaushe in na shi kasuwa, in zan saya atamfa sai in taɓa jiki in ji inta auduga ne ko in siya. In ba na auduga bane gaskiya ba na saya domin ni na fi son tufafin auduga fiye da na siliki kuma ta fi mun amfani kuma mutane sun fi son auduga domin tafi kyau kuma ko kana wanke wa bare ko ɗe ba gaskiya na fi son tufafin auduga fiye da na siliki.

Wani aikin a gida kake yi kullum? Aikin da nake yi a gida kullum shine shara. Shine kullum in na tashi da safe, ni aikin da nake yi shine shara. In share ɗakin mu, in share parlour mu, in share veranda mu. Bayan haka kuma, kullum ina shashshare tsa, tsakiyan gidan mu, filin gidan mu. Kafin in yi sharan nan sai na tattara kome da kome. Bayan na tattara kome da kome, sai in fara sharan cikin kwanciyan hankali. Sai in yi sharan. Bayan nayi sharan, na tattara komai da komai, sai in share ɗakunan. In na share ɗaki in zo in kara koma veranda. Bayan na share veranda kuma sai in kuma in share ƙasan gidan mu. In na share ƙasa sai in tattara. Gaskiya shara shine wanda nake yi kullum a gidan mu, domin ni aikina shine kullum in yi shara kowa an rarraba mai aikinshi. Amma ni aikina yin shara ne. Da yake wasu su yi wanke wanke, wasu su yi shara, wasu su dafa abinci, amma ni kullum shara nake yi. Ba don kom, ba don kome ba na zaɓa shara shine abin da yake da sauƙi, yake da sauƙi kuma, ni na fi son shara don dalilin da yasa shine, tun ina ƙaramata, ni kullum kakata muna share wajen gidan mu. Domin kar datti yazo don kakata ita ba ta son datti. Ita kakata tana da tsabta sosai, abu datti kwata kwata ba ta son shi. Na koya shara ina ƙarama lokacin, in zata share waje sai in bi ta mu taf tun ban iya ba. Har na zo na koya shara. Ni kullum shara nake yi a gidan mu.

Kana fi son fanka ko AC? Gaskiya ni nafi son fanka. Fanka ne a falon mu da bedroom namu amma falon babana AC ne. Dan gaskiya dalilin de yasa nake son fanka fiye da AC shine fanka bata sa jikin mutum ya mutu koma bata sa ɗakin yai sanyi sosai. Ni gaskiya mutum ne wanda ban damu da sanyi sosai ba, domin sanyi ta wata rana tana damu na. Gaskiya ni nafi son fanka. AC nan jikinka zai yi sanyi har yana sa mutum mara. Ni dalilin de yasa babana wata rana ya kawo AC gida gura ukku. Yace za a sa muku fanka ne ko AC? Sai nace um um ni nafi son fanka. Don fanka shine bata da sanyi sosai kuma take fure mutum shi baya mai da ɗakin ya sanyi sosai kamar AC. Amma dul lokacin da naje falon babana na kwanta AC shi sanyi yake da shi sosai. Gaskiya ni nafi son fanka fiye da AC. Ba don komai ba fanka bata da illa sosai kamar yadda AC take da illa ta wani sa’in.

Yaya kake karɓar baƙo? Yanda nake karɓar baƙo shine in sun zo shimfiɗan fuska ya fi na tabarma. Haka nuna musu fuskan ka mai kyau farafara ba za ka haɗa rai ba. Shine abun da ya sa baƙo ya warware jikin shi a gidan ka. Ba ra ka haɗa mai rai ba. Kuma bayan haka ka karɓe su ne da abubuwan da kake da shi. Ka kawo musu ruwa, ka kawo musu abinci shine abun da yake sa baƙo ya samu saman daɗi. Yanan karbe shi. Bayan haka kuma in bako ya zo wajen ka baza ka hadda rai ba zaka dinga hira kana basu labari, suna magana, suna dariya. Gaskiya ni ina karɓan baƙo, ina nuna musu cewa in sun zo ba na ɓata musu ransu. Kuma bayan haka ina musu dariya, ina ba su labari kuma bana nuna musa wanni hali mara kyau domin sun fi dan fi son hafi tab tabarma. Yanda nake karɓar baƙo shine abu mai kyau a gareni.